Iya rera waƙa abu mai albarka ne. Ko ka san da wannan? Kana iya rera waƙa? Amma eh kana iya rera waƙa. Wane irin waƙa ne kana iya rerawa? Akwai waƙa, akwai waƙoƙi kala-kala. Akwai tamu ta Hausa, akwai ta Turanci, akwai ta Franch, ta German. Ko wata iri akwai waƙoƙi kala-kala. Kuma a waƙoƙin na akwai fanshi daban daban. Akwai hip hop, akwai ita kuma wanda ake kira ita afrobeat, akwai classic, akwai R&B wato rhythms and blues kenan ko?

Wai za ka ji daɗi ko za ki ji daɗi in an ce maka jikinka na wari? A'a, na san ba wanda zai ji daɗi in aka ce mai jikinshi na wari. So shi ya sa ina so in sani, kana sa turare a kullum ko kuma ba ka sa? Turare abu mai kyau ne ya kamata kullun a kullum kowa ya ɗiga sa turare a jikin sa. Ka yi wanka ka fesa turare, saboda in dai wani ma ya zauna kusa da kai zai ɗiga jin kamshi mai daɗi. Ba wanda mutum zai zauna kusa da kai ba, ba zai iya zauna ya saki ba saboda irin ƙarni ko kuma wari da yake fita daga jikin ka. So saboda haka mu diga kokare, mu diga kiyayewa, mu ɗiga lura da jakun nan mu.

Kun dai san an ce lafiya arziki ce, ko ba haka ba? So nawa kake share gidanka, ko kuma sau nawa kike share gidanki? Ya kamata gidanka a kullum ka diga share shi. In ka yi kokari ma ka share da safe ka share da yamma. Saboda ba ka son ka zauna a cikin datti. Kana son ka samu lafiya a cikin jikinka ko ba haka ba? In ba ka da lafiya ai ba za ka iya ka yi wa'yansu ababan ba. Amma da lafiyanka za ka yi ababa masu yawa. Saboda haka a diga kokari ana share gida a kullun da safe da yamma da rana. Ba sai kun bar wuri yayi datti cak cak cak kamin ace wai za a yi share ba. A share wuri da kullun a bar ko ina a sabtace.

An ce mai shan shayi ba ta rabuwa da ruban zafi ko ba haka ba? To yau ina so in sani ka na fi son kofi ne ko kuma shayi? Akwai wanda basa son shayi sam sam sai dai kofi. Wayan su kuma basa son kofi sam sam sai dai shayi. Amma ni dai na lura ana Nijeriya yawancin mu dai mun fi son shan shayi, saboda ba mu kula sosai da shan, ake kiran sunan kuma kofi ba. Sai dai shayi, a ta shan shayi minti minti, a tafasa ɗan ruwan shayi. Akwai wayansu gidajen ma da za kaje basa rabuwa da ruwan shayi. Indai kaje gida ɗin nan ko menene lokacin ko zafi ko sanyi dai akwai ruwan shayi. Saboda haka ina so in sani wanne ka fi son sha, ita shayi ne ko kuma ita kofi?

Shin ka taɓa jin aka ce wai yawanci nama sai ƙura haka ne ko ba haka ba? Wane irin naman ka ke fi so? Ni dai wane irin nama na ke fi so in aka tambaye ni wane irin naman na ke fi so, na fi son cin na akwai naman kaza, akwai na fi son naman shanu, naman rago, naman akuya. Eh ina son cin naman akuya sosai saboda naman akuya na da daɗi. Na santi oh wallahi naman akuya. Ba abin da ya kai naman akuya. Da ita kuma naman zabi. Zabi ma na da daɗi.

Kun dai san cin tuwo da hannu na ɗaɗi ko? Yana kuma ƙara santi Ni dai na fi son cin abinci da cokali. Wani lokaci kuma ina son cin da hannu saboda it depends wani lokaci a irin abincin da kake ci. Akwai wani abincin da in kana cin da hannu zai fi wucewa, kamar ita ace danwake. In kana cin danwake da hannu ya fi wucewa ko kuma ace kana cin tuwo da miyan kuka ta fi ɗaɗi. Tuwo kuma da busasshen kubewa ta fi ɗaɗi aci Shi da hannu. Amma kamar kana ci ace taliya ko kuma ace kana cin shinkafa ko ita wake, wake kawai ban da ɗanwake. Dawain su ababen wasu irin abinci sun fi su wuce wa da kuma cokali ne saboda haka ni dai ina ina cin abinci da cokali wani lokaci, wani lokaci kuma inci da hannaye.

An ce mai rabuwa da rediyo sai dai wanda bai son yaji labari. Ni dai bana rabuwa da rediyo. Ina son sauraron rediyo sosai saboda akwai programs kala kala da ana yi a rediyo, na waƙoƙi ne, na labarai ne, na abubuwan da suke faruwa a duniya ne, a ƙasar ne, duka zaka ji a rediyo. Rediyo na da mahimmanci sosai a gare ni, so ni ina son jin rediyo. To bana rabuwa da sauraron rediyo.

Wanene bai san abinci mai kyau? Ni dai ina son abinci mai kyau, kuma abincin da na fi so gaskiya ba zan iya ce ga daidai abincin da ni na fi so ba. Ni dai ina son abinci mai kyau, abincin da aka dafa shi da kyau kuma ya ji kaya. Ba wai wani abinci ka san wayansuu sun ce maka, "A sun fi son cin ita masa da miyan taushe", wasu su ce maka sun fi son tuwo da miyan kuka, wasu su ce maka dan wake, wasu su ce maka taliya ko kuma su ce maka doya. Ni dai gaskiya ba ni da duka nike ce ba ni da ɗaya da na fi so. Amma dai ina son abincin da aka dafa mai daɗi, mai kyau ya ji kaya.

Mura abu ne da kowa yake son ya kiyaye ko ba haka ba. To ace yanzu yau na kamu da mura. Me nike yi lokacin da na kamu da mura? Gaskiya ne in na kamu da mura nike ƙoƙari in sha ruwan zafi sosai, in ci kuma ita jinja da ita tafarnuwa da ita kananfari sai in dafa shi a cikin ruwa. Na dafa a cikin ruwa in dinga sha ruwan nan yana taimaka ma sosai. Kuma wani lokaci in naga abin yana son ya wuce gona da iri, sai in nima magani mai kashe mura sha.